Kiran vidio yan'uwa da suke suan ko ƙasashe kira ne, eh, kira ta waya, ya haɗani ba wane zan ce da wayansu ƙasashe kuma wayansu birane.

Nawa ruwa kake sha kullum? Nake iya neme, kuma bisa kullum nake iya shan ruwa kaman kofi, kuma redan ruwa shida, ko kuma ledan ruwa takwas in dan ta ta kama ba inda ba. Don ni shin mai shan ruwa sosai ne.

Wacce na'ura kuke fatan mallaka me yasa? A, dai bisa dama wanda nake fatan na mallaka kuma nake so na mallake su suna da mahimmanci a rayuwa kuma abubuwa na'ura ne bisa amfani wanda a rayuwan ɗan adam dasu.

Hasken rana da na'urar adana ya suke kasa kanza bantu a anguwarku. Hasken rana da kuma kasancewan wuta da kyau yana haska rana.

Kana son karanta littatafai? Littafai, eh ina son yawan karantawa. Shi litafi ina yawan samun ƙaruwa cikin rayuwata. So ina yawan karanta littafai idan ta kama ni karanta littafi.

Ya-yaya kake, yaya kake bayar da ra'ayin a aiki? Ra'ayi dai abin bayarwa ban da yawan ra'ayi ta aiki, amma kuma ra'ayi ta aiki ce ana yi.

Yaya kuke gane kiran damfara da saƙonnin karya kuma kuke kaucewa daga gare su? Kiran damfara kira ne na cuci ma yanayin su yana nunawa farazo, gareni ko gare ka, ka iya ganewa ta kan su maka kuma nake yawan kaucewa in ba wai tare da magani suka zo.

Mene ne babbar nasara da kuka samu? Babban nasara wanda nake samu a aiki shine kulayomi ana aiki don a samu lada. Na sa shine in ka samu kai aiki, yanda, za ka samu lada ta ƙarshen aiki.

Zobo da kunu. Ku ba mu labarin waɗannan. Zobo dai da kunu abubuwan sha ne ta, ta, ta yin hannu inda ake yin shi kuma ana yin sa da ruwa da kuma ganyen zoɓo rodo. Ana yin sa ne da dawa kuma da ruwa sai a haɗa masa da kuma suga.

Hawar sallah ko dubar ko ku bamu labarin wannan gagarumin dawakai. Hawar sallah de rana ta al'umma wanda suna sake iya zuwan masallaci ana kiransa hawar Idi don su yi sallah. Rana ne wanda keɓabɓe na ranar Ubangijinsu.

Ku bamu labarin sanyan kaya daga masu na internet. Sayan kaya dai labari daga masu sayarwa daga internet ne, wanda masu sayan kaya suna sawa a cikin internet su al'umma, al'umma wanda suke so su saya kaya, gani internet kaya wanda an sa kuma na sayarwa sai in taɓa kuma sai ka saya.

Kuɗi, kuɗi ta hannu, kuɗi hannu ko biyan ta. Wanne yafi ya, ya wa a inda kuke? Wanne kuke amfani da shi? Kuɗi ta hannu dai kuɗi. Inda nake zama dai an fi amfani da duka biyu. Ana iya amfani, kuma za a iya amfani kuma da kuɗi ta hannu. Ba inda baya kasance shi. Ni kuma nafi son amfani da kuɗi.

Yaya kuke yanke shawarar inda za ku je a lok-- inda nake yanke shawara inda zan je a lokacin hutu take kama. Inda na ji na je wurin hutu na iya na je sai na yanke shawara cewa ba zan je wajen hutu. Wani za iya na ji, na je na huta amma kuma zan yanka na je wajen hutun ba.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Wannan magance damuwa, magance damuwa dai a muwale nake yawan kwantar da hankali na, na yi tunani akan kuma sai na duba mene, mene maganin damuwa don damuwar ɗin ta tafi.

Kana yin waƙa, kana yin waƙa cikin zuciya? Ina yin waƙa cikin zuciya, ina iya rera waƙa da faɗe. Abun da nake faɗa ta cikin zuciya ba lalle nayi waƙa don ko wata taji ba. Na iya waƙa cikin zuciya, ni kaɗai nasan.

Wanne irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiya wadda nake amfani da shi bisa kulla yomi shi ne tsintsiyan han shara de wanda aka yi sa da hannu, wanda za a iya tsugunawa da wannan na.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Kalmar ce kalmar sirri. Kalmar sirri dai shine kalman wanda an ajiye shi ba'a ba kowa ba kalmane wanda an ajiye shi cikin kiyaye jin kowa ewa da kalmar sirri.

Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri. Idan dai nake iya sauri bisa ga inda na je na yi sauri kuma ina sauri. Idan ta kama inyi tafiya a hankali, nake tafiya a hankali. Amma ina iya idan ta kama tayi, na yi sauri.

Wane aikin gida kuka fi kaima? Duk da haka yaya kuke kallon aikin gida? Aikin gida daban-daban wanda muke iya farawa. Shara kamar wanke wanke, kamar dafa abinci, kamar gyara. Na iya farawa da wanke wanke kuma na yi shara, na yi dafa abinci. Haka ma na yi wanka.

Barka da safiya, barka da rana, barka da yamma. Gaisuwar Hausa take bin lokutan yini. Barka an ce idan barka ce ma ina kwana, an ce ma barka da rana shine barka. In ance ma barka da yamma shine barka da yamma. Eh.

Yaya shafuwanka sadar zumunta suka kaza da dangantakarku da mutane? Na sada zumunta ya haɗa canji rayuwa da mutane de, munsha mutane ta iya kawo wani abun canji a rayuwa.

Adashe yaya yake aiki? Ku bamu labuna wanda kuka sani. Adashe dai idan an ce adashe abu ne ake yi wanda mutane kalakala dai su zama gudaya sun haɗa kuɗi waji ɗaya za a iya kuhada kuku goma su haɗu su haɗa dubu goma goma a kwashe mutum ɗaya abama mutum ɗaya. Haka na wasa ni adashe.

Kana rera waƙa lokacin wanka, waƙa lokacin wanka idan ta kama wata rana zan iya rera waƙa dai, wata rana kuma na iya yin wanka na gama ba tare da rera waƙa ba. Amma bisa na ke rera waƙa idan zan yi wanka.

Kana, kana kallon taurari da daddare? Eee, idan na iya kallon taurari da daddare kuma mafi yawa de ina kallon taurari. Kuma abune nafi so da nayi kenan. To zan iya ce ina kallo ta cikin dare.

Waɗanne ayyukan, waɗanne ayyuka kiyi a kullum? Yaya kuke tsara, tsara su cikin yanayin ayyukan gida da ina yin su cikin kullum idan na tashi daga zaman gado. Anyi shara da safe dai, a dafa abinci, bayan anyi shara anyi wanke abinci dai, sai a ɗan huta idan ta kama anyi ɗan wanke wanke ko a yi wani ɗana, dande a ɗan wanki sai a huta. Idan anyi hakan kuma sai cikin ini sai a sake sa ruwan wuta, a sa wuta a ruwa, a sa ruwa a cikin tukunya sai a yi duniyar ma. Hakan dine kuma ana tare taren gida cikin yini ko wani rana.

Ku faɗa mana yadda safiyar ku ta farawa a kullum. Safiyar mu take fara, safiya na take farawa a cikin safe idan na yi addu'a, bayan na yi addu'a sai na wanke bakina, na iya samun na tafasa ruwan zafi don na samu na sha jikita.

Kana raba abinci da mutane? Eh, ni mai son raba abinci da mutane ne, kuma bisa kullum idan ta kama na rabawa da mutane. Idan wani kana kusa da ni dai lalle, ya kamata ya kata rana kuma idan ta kama na iya cin abinci na ni kai.

Kana cin citta a abinci? Citta a abinci dai abune nafi so naci. Don citta yana ba ma abinci wata ƙamshi da wata zaki wanda ai bana ka san daga ina take fitowa citta a abinci tana da amfani ko ba don wani abu ba. Don hakan ina yawan cin shi.

Kana shuka tire-tire a gida? Eh, ina yawan takama. Na iya shuka koma. Mene takama ga bisa ga ridan da ta masara, ko na iya shuka ganyen miya, ko na iya shuka gyaɗa, ko na iya shu-- idan takama na shuki, duk ina shuki ta gida.

Wacce rawa shan ruwa yake takawa a yini, rawa wanda shan ruwa yana takawa a inina dai bisa kulayaumi, ni dai na kasance dai ni mai shan ruwa ne bisa a kulayaumi. Kullum yanda nake ci na iya shan ruwa da yawa.

So nawa kake share ƙura? Nake iya share ƙura, saka ma na share ƙura. Duk inda na ji kaman akwai ƙura, nake iya share ƙura, ko son uku, ko son huɗu, ko son huɗu, ko son biyar, ko son talatin. Na share ƙura, hakan ɗin de nake share ƙura.

Kana kunna Kendle a gida? Eh ina iya kendle yanzu bana kunna Kendle a gida don akwai wutan dutsi kuma akwai da na iya using bisa kullu yau min. Wutan Kindle dai abinda ni na sani dai amfani dashi cikin da amma wutan Kindle dai ba na yin yi cikin yanzu.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Eh, lokacin da ruwa take nake zuwa bisa inda ta kama. Idan makaya na na waje nake iya na gudu, na tattara kaya na komar da shi can. Na iya dubawa idan na shanya wani abu ko kuma abin ci wanda ruwa in ya taɓa zai. Idan ruwa yake zuwa na iya adana wa'yancan abubuwan.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙewa. Idan ruwa ta fara nake iya rike lema, don na fita donta kebeta ne kuma bana son ruwa ya taɓa jikina kuma ya taɓa min kai, so bisa in'riƙe lema in shiga ruwa.

Cin abinci tare a kwano ɗaya, ku faɗa game da wannan al'adanku. Cin abinci dai tare a kwano ɗaya wannan aladan gida wanda ya nuna cewa ka koyi ci da danka ko kuma ka koya, haka ɗin kuma zai koya ma yadda za ka na da ɗan uwanka.

Eh, shirin yarenta wanda ina iya har yau suna da yawa. Kamar tuƙa taya wanda na yi a lokacin yaran mota, wanda mun yi na, na gwangwani, wanda mun yi mota. Wancan ma ba na manta wa da kuma tuƙa gyargyre wanda mun yi na kwanu duka ma da kuma langa da wanda muka yi lokacin masu yara wasa ne wanda na yi a yarenta wanda ban taɓa manta ba suna da yawa wanda na yi a yarenta ba dan taɓa manta ba.

A yawan ayyukan rani ne dai, a ayyukan rani zance mutane suke, suke, suke girbi a ayyukan mu shine a yankin mu shine wanda zance, eh, mu muna yin noma, je kuma in ya tashi a siyar ta rani za a iya sayarwa in ta tashi a ci, eh.

Eh, inda nake tare kaina don kaɗan ta lokaci a waya ni dai, ni ban san wani mai yuzin waya ne. Ina amfani da waya kuma waya abun da nake so ne. Eh, ina yawan yuzin waya ta.

Abincin safiya wane nake siya a hanya idan ina tafiya ya kamata na siye siye ba abinci guda ɗaya ba. Nake iya siya shayi da safe da biredi, na samu mai ci mai mai mai mai mai mai mai mai dai dai dai dai tea dai shayi a kai na samu na sha. A bayan hakan wayan su kaman shinkafa wanda na ɗan ɗan ɗan ɗan ja bayan awa biyu sai na siya wayan su kayan marimai sai na siya da wayan su soft drinks ko wayan su ruwan sha. Ka gane? Sai in haɗa.

Eh, wurare mafi kyau da idanuwana suka gani sun taɓa gani kuma ina da wurare kaman gwan Jalingo, birnin Jalingo wanda na kalla wuri ne mai kyau wanda idanuwana sun kalla. Na je garin birnin Abuja na kalla wa yanzu abubuwa, na kalla wa yanzu, na gani wa insu abubuwa mai kyau idanuwana sun gani.

Yadda al'adun da Hausa suke yaɗuwa mai yake nufi gare ku? Finafinan Hausa suna nufin cewa akwai abubuwan al'adunsu mai kyau. Kyan laƙabi al'aduwan su kuma yana nufin yana taruwa.

Eh wayata tana daidaita haske da kanta. Idan nasa se ka riƙa haske dukanta tana iya kuma ta tsaya. Idan nace mata ga inda inda nasa cewa ta saya hakan take sayawa. Tana iya kuma da kanta idan nace mata na setinna ta tana ta daidaita kuma idan na sa kuma cewa kartana daidaita da kanta zata gaya.

Idan za ku iya zance da kanku na shi masu zuwa, me za ku tambaya? Eh, zance na shaidu zuwa zan iya tambaya ace abani rayuwa mai kyau kuma inji daɗin rayuwa in samu kuɗi, in samu, na samu abubuwan rayuwa. Wanda zan zau na inji daɗin rayuwa shine zance mai kyau.

Eh, yanda dai ina ajiyan kuɗi dai zan iya cewa tana da ga amfani kuma ana iya yin shi ne don gobe kuma a banki ko kuma ana iya buga a soso in buga ta sai na eh dun ana yin shi kuma dun hakan ne dun ka ajiye dun gobe hakan ɗin ne.

Bukiɗe wanda na fi so suna da yawa, bukin getso, bukin birthday ko kuma ace bukin, bukin ƙarin shekara, bukin, bukin aure ko kuma ace ma a bukin tare ko kuma bukin tasewa.

Zance dai na koyon sana'ar hannu ko kuma na zaɓan sana'an hannu ni dai. Suna da yawa wanda zan iya so in zaɓa amma wanda nake ciki yanzu shine sana'an hannu aski. Nake son don hakan ya sa nake son na yi hakan. Dun sana'an hannu na fitar da mutum kuma ace nayi na gyara masa kai yayi kyau. Hakan ne na koyar sana'an hannu aski sosai.

Eh wacce allama, alamu na fi so kuma zan iya ce alami kamar mai kyau ko kuma alami na zuwan coci na wanka ko kuma alami na katan krus ko kuma alami wanda zan je ranan ko kuma ka fi so wanda aka.

Wane hali, wane burin kuke bi a halin yanzu? A halin yanzu shine na gani dai cewa na samu kuɗi a rayuwar yanzu, na siya ma kaina abubuwan wanda nake fitso ma a rayuwa. Na samu kula, na samu kuɗi wanda kuma ba yawa ba, ba kaɗan ba amma na samu cewa kuɗi.

Eh, wanda na fi so a da dan kuɗi kaɗan ne, abincin garau-garau. Nake fi son cin garau-garau, abincin titi. Wancan ne da zan iya ci kuma na ƙoshi cikin bisa kullayau.